Anguwar mu dai ga shi nan inda yake ba unguwa masu kuɗi bane kuma ba unguwan talaka bane, daidai ruwa daidai gari ne. Akwai mutane kala kala za ka ga masu kuɗi za ka ga ma talaka. Kowa yana ƙoƙarin yadda ya rayu, kowa yana ƙoƙarin yadda cewan ya cigaba ya cimma burin rayuwa, ya samu abin zama na rayuwa.

Eh ina iya rera waƙa sosai ma. Sa lokacin da ina cikin farin ciki ina jin daɗi ko da lokacin da ina jin ba daɗi a raina ne, nakan iya rera waƙa amma waƙan yakan zo ga yanayin da nake ji da abun da nake ji. In ma daɗi ne zan yi waƙan da zan ji daɗi ya ƙara faranta mun rai. In kuma waƙa ne da nake yi lokacin da bana jin daɗi, nakan iya in yi waƙa har ma in yi kuka a ciki in har bana jin daɗi. In kuma wani ya ɓata mun rai ko kuma wani ya ɓata mun rai ko kuma bana ma jin daɗi kwata-kwata amma ina iya rera waƙa sosai.

To neman izini, hutu ko a wurin aiki yakan zaman to ne a lokacin da da shike kafin ka fara aiki. Akwai inda hakan kamar a shekara haka akan iya bamu mutum hutu na sati biyu. To lokacin da kake son ka dauki hutun ka, kakan iyayi a rubuce ne, za ka rubuta ma wurin aiki cewan gashi kai, lokacin da kake son ka yi hutun ka, sai ka gaya musu su kuma za ka basu lokaci kaɗan sannan sai su yarda maka ko sun yarda maka ko ba su yarda maka duka zai dawo a hanyar rubutu ne. Mu kan iya neman hutu a wajen ayyukan mu.

To kuɗin wutar lantarki a wata yakan zamantu yana dangantaka ne da shike yakan zama kuma ko wani lokacin bisa ga anguwan ku ko kuma bisa ga yanayin gidanku ko babban gida ne ko ƙaramin gida ne duk ba inda yake kaman wannan. Wani lokaci kuma sukan kawo ne in suna yawan ta barin wutan lantarki a anguwan ku to gaskiya sukan yanka kuɗin da yawa. In kuma wani lokacin ma dai ko ba su bayar ba sukan yanka kuɗin da yawa. Amman da shike in sun zo wasu sa'a ba a ba su kuɗin duka. Abin da kake da shi za ka yanka ka ba su.

Eh, akan sa hannu a-a-a wurin tuka tura saƙonni ko kuma tura laita na gurin aiki. Sabili da sa hannu ya kan nuna wani, wani abu ne shi maina wanda yake zamanto da muhimmanci a lokacin da ka tura saƙo ko a lokacin da ka yi wani rubutu na gurin aiki ko na ofishi. In ka sa hannu yana nuna tabbacin cewan wannan daga ga an san inda ya fito kuma yana kan zamanto da muhimmanci sosai. A lokacin da aka sa hannu yana zamanto ya nuna abu yana da muhimmanci kuma mai shi ya san me yake yi kuma hakan shi ya fi ya kamata.

Gaskiya da shike muna zamanin waya, zamani kuma na intanet, app wanda na kan yi amfani da su sosai sosai shine eh WhatsApp kuma da Facebook da Google da gallery sune duk apps wanda na kan yi aiki da shi sosai a duk lokacin da na ɗauki waya na to na kan iya fara shiga ko WhatsApp ko fara shiga ko Facebook ko lokacin shiga Google saboda in duba abu ko kuma in nemo nabo a rana ta gizo.

Sosaai gaskiya nakan ji tsoron kori sosai a lokacin da in akwai ko da lokacin da akwai ruwa a ciki ko an yi ruwa ko kori ko tse ko haka. Na kalla a jejiya yakan kama ni. So ma bana son yin abu kusa ma da inda akwai kori ko akwai ruwa ko kogi ko wani abu dai haka. Domin yakan ɗaga mun hankali sosai. Amma ko wanda sukan so wasu ma sukan iya shiga su yi wasa a ciki. Wasu sukan yi wasa a bakin gaɓan suyi wasu abubuwa. Amma ni nakan ji tsoro sosai.

To kare waya daga ƙwayar cuta, sai dai kare waya daga faɗuwa ko kuma abunda zai sace ya fashe ko ko abunda zai affecting fuskan wayan ko kuma da zai sa shi ya fashe. Amma ni ban san ko akan kare waya da, da, da gudu daga cuta ba. Sabida wane cuta ne zai iya kama waya? Ban sani ba. Ni abunda nake kare waya na kai shine nakan sa mishi abun fuskan shi screen guard. A lokacin da ya faɗi ba zai fashe ba ko kafin ya fashe zai ɗauki lokaci. Shine wanda ni na san nake yi.

Eh ina lulluɓi da borgo sosai. A lokacin da ake sanyi kuma ni da shike na fi son sanyi a kan zafi ko kuma ni sam jikina baya son zafi kuma jikina baya son sanyi saboda ko da sanyin bai zamanto sanyi sanyi sosai ba ni yakan yawan shiga jikina. To abu kaɗan yakan sa ni in lulluɓi da borgo kuma na fi jin daɗi in na lulluɓi da borgo. Na fi jin daɗi a lokacin da na ji sanyi lulluɓi da borgo. Yanayin yakan sa mutum ya ji daɗi har ma yi bacci mai daɗi. Saboda haka ina lulluɓuwa da borgo sosai.

Eh, na kan yi karatu kafin nan kwanta, amma a lokaci mafi yawa na kan yi shi ne a rana. Ta gizo saboda kowanne suka rubuta labarai sosai a gurin, wasu kuma wasu sa'in. Na kan yi amfani da takarda, rubutaccen takarda saboda yana lokacin da ka yi karatu kafin ka kwanta, yakan abu ne wanda yake ƙara buɗe wa mutane kwakwalwa. Ko ba lokacin bacci ba, a lokacin da mutum baya yin abu, ba ya aiki, yakan yana da kyau mutum yana karatu saboda yana kara mutum ilimi, yakan kara mutum fahimta, yakan sa mutum ya je inda ma bai taɓa zuwa ba ta gurin karanta takarda ko ta gurin karatu. Yana da muhimmanci sosai.

Nakan ajiye hotunan waya ta a app da ake ce mai shi gallery, saboda shi a ko da yaushe in ka ɗauki hotuna yakan koma gurin ne ya zauna. Sai wasu sa'in kuma akwai lokacin da ka ɗauki hoto a Snapchat shi ma yakan zauna a gurin. Amma mafi hotuna da yawa suka koso a gallery, akwai wasu a Snapchat, akwai wasu kuma a Zander. Duka wuri ne na ajiye hotuna a waya.

Eh, mu kan sa uniform a gurin aiki. Uniform tana da gurin aikin mu tana da uniform kamar t-shirt haka wanda aka sa tambari na aiki, na tambarin gurin aiki. Sabili da aduk lokacin da aka fita aiki ko ka sa kayan ka na gidan ka je gurin aiki sai kaje ka canza ka sa kaya na aiki. Saboda in lokacin da kowa ya fito da kaya iri ɗaya yakan sa aikin ya zamanto da inganci, yakan sa gurin ya zamanto da inganci da kuma kyau.

In ina ofis ko ina waje, na fi son zama a kan kujera mai tsaye saboda shi ya fi kyau. Za ka iya ka zauna mai kyau ba tare da ƙafanka ya zamanto a takure ba. Amma kuma in ina gida, na fi son in zauna a kasa ko a kan tabarma, in miƙa da ƙafafuwana ko kuma in lanƙwasa su saboda su sun fi daɗin zama haka. Amma an waje ne, zamana na fi son shi a kan kujera ne saboda ya fi mutunci. Inda za ka zauna, inda za ka zauna waje yakan nuna mutunci yakan a lokacin da ka zamanto kai ɗa mace. Inda zaman ka ma yana nuna wani abu.

Tafi wani abu ne wanda a kan yin shi da hanaye biyu. Akan haɗa hanaye biyu ana buga shi ya fita don ya ƙara, musamman a lokacin da wani abu na zo a gani, wani abu mai kyau da ya kamata a mishi ya ji daɗi ya san cewan ya yi abu mai kyau. Akan mishi tafi ne saboda ya san cewan eh wannan lallai abun da yayi mai kyau ne. In an mishi tafi shi ma ya kan ji daɗi saboda ya ƙara ƙwazo a nan gaba ko kuma ya ƙara ƙwazo a kan abun da yake yi.

Ehhh, a gaskiya ni bana tafiyan kasuwanci saboda kasuwanci ba kowa ne yake yin kasuwanci ba. Masu akwai waɗanda sukan je kasuwanci a kauyuka, akwai waɗanda kuma kasuwanci sana'ansu ne na fita da suna fita su yi yau da kullum. To kasuwancin ba lalle ne kowa yake yi ba. Ni aiki nake zuwa, wasu suna zuwan kasuwanci su saida abin da suke da shi, wasu sun tashi ne da shi tunda suna yara a sana'a cewan ga sana'an da za ka yi saboda ka samu abin zama, zamantakewa na rayuwa na yau da kullum. Amma ni bana zuwan kasuwanci saida in je in yi sayayya a kasuwa amma ba in je in yi kasuwanci ba.

A gaskiya daidaita aiki da rayuwa wani lokaci baya kan zo da sauƙi. A lokacin da aikinka yana buƙatar lokaci sosai kuma yake buƙatar hankalunanka sosai. To in ka zo haɗa su da rayuwa yakan zamanto da wuya ƙwarai. Sai dai in ka zamanto mutum ne mai hikima da inda zaka tsara rayuwanka kuma ka daidaita rayuwanka da aiki. Mafi lokaci mai yawa mukan samu kanmu ne sai mu samu kanmu. Muna abubuwa da yawa ko kuma bama samu lokacin mu huta. Kuma rashin hutun nan yakan zo da illane. A lokacin da kana son ka yi aiki, kana sakan ka, kana aiki sosai, rayuwanka ne duk kullum ba ka samun ka daidaita abin da ya kamata. To sai ka zo ka samu kanka a wani yanayi wanda bai da daɗi. To daidaita wan sai gaskiya mai hikima da wanda kuma ya iya shirya rayuwa kuma ya iya inganta abubuwa. To shine za ka iya samu ka shirya, ka daidaita aikinka da kuma rayuwanka. Kai na kaɗai ka kaɗai ko kuma na iya da iyali.

Eh nakan kunna tsaron bature sable da anyo shi na sable da yayi taimako ya kawo ma al'umma taimako sosai yayin da ka kwai cikin gida ko kuma dare yayi da shike guri yakan zama da duhu amma in kana da wutan bature yakan sa mutum ko da ce mutum yazo da mummunan niyya abun ba zai iya sa mu yi cin mabori ba saboda in ka kunna tsaron bature yakan sa guri yayi haske sosai kuma yakan sa yakan kori mutum daga mummunan fahimta kuma daga mummunan shiri domin zai yi maka ɓarna cikin gida ko kuma wani abu. To shi ma yana da amfani sosai in ka kunna shi saboda sauro.

To, don ƙarin aiki dai mutum yana da aiki abun da zai domin ƙarin aiki shine na ɗaya in kana da ƙwazo sosai a gurin aiki ko kuma kana sanin abun da ya kamata, kana da saƙula sosai a gurin aiki yakan sa a ba mutum ƙarin girma a gurin aiki. To in ka sa fiye sa hankalinka kan abun da kake yi kuma kana yin shi da zuciya ɗaya kuma kana yin shi da tsoron Allah yakan sa a ƙara mutum matsayi a gurin aiki. In kuma aikinka da kana yi na daidai ne ƙarin aiki bansan ko kuna maganar na gida ne in kana aiki, ai lokacin da mutum ya je aiki ya fita da safe ya dawo da yamma yana da wasu ayuka na gida shine abun da zai iya don ƙarin aiki.

To kayan aikin da muke da su na amfani shine a gida yakan zaman to akwai tsintsiyan shara yakan zamato in ka shiga kitchen ka gama shara ka shiga kitchen za ka samu su tukunyaye ne, su kwanuka, su soso ne duk abu ne kayan aiki na gida. Akwai su abun da ake goge ɗaki da shi, akwai su tulare, akwai abubuwa daban daban da ake aiki da su na kayan aiki na gida. Hazalika ko da a waje nema akwa wasu ayi gurin ayuka wanda suma sukan yi wannan aiki sukan yi amfani da irin waɗannan kayan aiki, sabili da cimma buri a gurin aiki suma.

To kandir dai abu ne wanda ya jima ba a cika amfani da shi. Ya zama to abu ne na ado kuma zai wani abu na yan soyayya ake cika amfani da shi. Amma na yanzu ba a cika amfani da kandir a gida domin haska gida saboda baya ma haske sosai. Na ga an fi aiki da lantarki ko kuma wanda za a che maka ko solar ko rechargerble wuta. Za ka ga shi yana da haske ya fi kandir sosai. Amma na a lokacin da ake amfani da kandir ana yin shi ne a lokacin da za a yi wani abu na soyayya da shi. Akwai wasu ɗariku wanda sukan yi amfani da shi su ma su yi addu'a. Wancan na daban ne.

A'a, bana tauna goro sabilida goro ya zamanto abu ne wanda ina gani sai waɗan da shekarunsu ya ɗan ja suke cin goro. Suna ci saboda suga tunanin taunaona bakinsu, wasu kuma sukan ci saboda zuciyarsu yana tashi. A lokacin da kaji kaman kana zuciyan ka yana tashi ko kaman kana son ka yi amai, wani abun ka ƙale wani abu na ɗaga zuciya, to sai a ci goro. Amma ni bana ci. Wanda suna ci din yawanci wasu wanda zuciyarsu ya tashi ne, yawanci kuma sauran wanda shekaru ya ja sun saba suna ci.

Eh ina son buɗe taga a ɗaki sabida a lokacin da ana zafi in ka buɗe za ka samu iska yana shigowa ka na jin iska sosai ka na shan iska. Don mafi yawanci in kana ɗaki in baka buɗe tagan ba yakan sa gurin yayi zafi yakan sa gurin yayi gumi sosai. Amma na lokacin daka buɗe tagan zakaji iska yana shigowa kuma kaima yanayin gurin zai maka daɗi ina son buɗe taga a ɗaki.

To dakunan gidan mu dai sun kai guda huɗu haka. Ɗakunan guda hudu ne, da babban ɗaki wanda ake ce ma shi wurin zama. Da babban ɗakin zama inda ake shigowa a zauna. Sai ɗakuna, ɗakuna guda huɗu ne. Sabida akwa maza akwai mata akwai dakunan maza daban akwai dakunan mata daba akwai dakunan iyaye kuma akwai dakunan yara to haka yake. Kowane ɗaki, kowane mutum da ɗakin shi kuma sai a zo kuma akwai babban ɗakin da kowa zai iya zuwa ya zauna ko a yi kallo ko a yi hira ko a yi taɗi.

A gaskiya ni bana kan so hayaniya. Duk inda akwai hayaniya na kan guji gurin sosai saboda bana so abu na tashin hankali, bana son surutu, bana son haya hira, hirar banza, hirar da baida amfani, hirar da baya kawo cigaba. Inda za kaga ana ta surutu ne kawai, ana ihu, ana abubuwan da ba za ka gane kai ba. To ni na kan guji wurin da duk inda ake hayaniya. Bana kan ji daɗi a inda ake hayaniya. Na fi son inda guri shiru ne, kana wani harkan gaban ka ko waka ne kana yin shi inda yakan zumanto da, da amfani yakan zumamanto a cikin hankali ba tare da tashin hankali ko kuma hayaniya ba.

Eh gaskiya launin labulen mu fari ne da baƙi, da shike farin bai nuna sosai ba, ya zama to kama haɗin aɗadae a jikin shi. Farin bai nuna sosai ba, baƙin ma bai wani baƙi wu ba dai yayi kamar ruwan ƙasa haka. To shine launin labulen mu a gida, saboda da shi hakan ba zai nuna datti da wuri ba kuma ba zai ɓaci da wuri ba kuma mai ƙarfi ne.

Magance matsaloli a wurin aiki yakan zamanto sai mai hikima. Mutum yana da hikima, yana da haƙuri, yana da fahimta, yana da sanin abin da yake a wurin aiki to magance matsaloli yakan zamo da sauƙi. Sabila lokacin da akwai matsala sai ka duba ka bincika mene ya kawo matsalar, mene asalin matsalar to a lokacin da ka san matsalar abin da yake faruwa to ka riga ka samu mafi yawan abin da za a yi a magance shi. Saboda sanin matsalar kaɗai wani hanya ne na kuma magancewa. Yayinda ka san matsalar za ka san inda za ka yi ka magance shi. Kuma sai ka zamanto mai hikima, mai ƙwazo da kuma mai sanin abin da kake yi. In ka san aikinka sosai, kana saƙula sosai a gurin aikinka to magance matsala yakan zo da sauƙi, yakan zo kuma da wuri.

To, ayyuka ɗai ya danganta ka. A lokocin da ka je wurin aiki, daman kowana kunje an ce gurin aiki nan an taru kowanne da fanninsu. Don haka raba muku aikican wannan fanni ne na wa suka za, wannan fanni ne na wa suka za. To kowa yakan sa hankali a fannin da aka bashi musamman domin ya ga cewan ya yi wancan aiki an cimma buri. So in a wurin aiki ne akan raba aiki sabida a cimma buri. Kuma a gida ne yakan zama, to in ka koi yara ko kuma ƴan uwa, shi ma akan iya a raba aiki sabida a samu a yi a gama tare. Sabida ba mutun ɗaya ba zai yi ya gaji ba, ya kamata a raba kowa yayi saboda ba tare da an bar wani yayi shi kaɗai ya galba, ya gaji ba.

Ba na da katin kasuwanci. Ban san wane irin katin kasuwanci ba. Amma ni a lokacin da ni ba ƴar kasuwa bane, ni dai nakan je in ci kasuwa. To kuma cin kasuwa ba sai da kati ba. In kana da kuɗinka, za ka ci da ka siya abin da kake so. Ni ba na kasuwanci, balle na mibi masu kasuwanci. Akan ba su kati, amma ni ba na kasuwanci sai da in yi saya, in yi sayayya na gida. To na je sayayya da gida kuma da kuɗina nake cirewa in yi sayayya ba da kati ba.

Taimakawa mutane yakan zo ne ta fanni daban-daban, a koi waƴanda sukan zo musamman su tambaye ka ko kuma ko waƴanda musamman in ka gansu sun san cewan kai ka, karan kanka ka san cewan suna neman taimako. To a lokacin da ka ga mutum yake taimako in kana da hanya ko ta abinci ne ko ta sutura ne ko kuma ta gurin aiki ko dai ta wani fanni na rayuwa. In har kana da hali, kana da halin da zaka iya ka taimaka mutum to yana da kyau a mika hannun taimako wa yan uwa. Saboda wani hanya ne na taimakon juna, na taimakon al'umma saboda a gudu tare a kuma tsira tare. To abin da kake da shi shine zaka iya ka taimakawa mutum. Mutum yana neman abinci ne kana da abinci kai zaka bashi abinci. Mutum yana neman kuɗi ne kai kana da kuɗin nan zaka iya ka taimaka mashi ba lallai sai ka jira kana da mai yawa ba. Duk iya abun da kake da shi, wani lokacin komin kaɗan ɗin shi ka iya ka yi taimako da shi shi ma yana da kyau.

Ɗaurin jaka ta kuɗi, mafi yawanci yakan zamo sau baki ne, saboda zaga wasu yawanci sukan riƙe su kai bankuna, suje su yi ajiya ko kuma ka gida ne. Yawanci indai jakunkuna ne akanfi amfani da baki ne. Ban san me yasa akan cika amfani da baki ba, amma launin jaka ko na kuɗi ko na wani abu na daban ko na kaya yakan zamanto baƙi ne.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki saboda da shike ɗakuna ba kowanne bane fankan ya zamanto nurfi. Akwai ɗakunan da akwai fanka amma ba a rufin ɗaki ba. Fankan wanda akan ajiye shine a ƙasa. Amma muna da na rufin ɗaki muna da wanda ake ajiye shi a ƙasa. Wani ɗakin na rufi wani ɗakin kuma wanda ake aji yewa ƙasa. Duka duk kowanne dai kan zo kusan aikin su ɗaya ne. To wani lokacin kuɗin ne ya kan sa ya kan bambanta shi. Wani ba za a samu gun da aka samu wancan ba.

To ruwa da mutum yakan sha kullum gaskiya bai kamata ma yazamanto da adadi ba. Wasu lokutan yanayin gari in akwai zafi sosai mutum yakan iya sha ruwa sosai, ya sha mai yawa. In kuma ba zafi ana sanyi ne mutum baya iya kan sha ruwa mai yawa. To yakan zamanto da yanayin gari, da yanayin zafi ko kuma akwai rana, ko in ka je gurin aiki rana ya buga ka sosai shine za ka sha ruwa sosai. In kuma ba rana lokacin ma za ka biya wuce ruwa guda daya za ka sha har ka ini da shi ba. Duk da dai cewan koda ba a zafi ya kamata mutum da ya dinga sha ruwa saboda jiki yakan buƙaci ruwa shine.

To abubuwan canji a wurin aiki wasu lokacin sukan yi yawa, wasu lokacin kuma ƙalilan ne. Akwai wani ofisin da zaka samu wasu teburi nasu da kujerassu sun lallace suna bukatar chanji. A wurin aiki abun da ake fi iya canjawa ko kuma wasu abubuwa na aiki, su takardu, duk da cewa in ka canza saboda sabili da ajiya ba za a wurgar da tsohon ba amma akan iya canja takarda, akan iya canja kujera, hakan iya canja teburi saboda da a samu gurin ci gaba gurin yayi kyau ko kuma wasu zagaya faffashe ne da suke buƙatan canji.

Ina fin son launi fari. Duk abunda aka ce fari ne yakan burge ni sosai. Ko kuma aka ce launi ya zamanta ko ruwan kasa yana yashi ma yana wani kyau ne na musamman. To ina son launi fari da ruwan kasa. Wani lokaci na kan so kore, wani lokaci kuma yakan danganta ka ko irin jaka na rike waƙa. Na kan so kofi, na kan so kuma baƙi.

Eh, na kan miƙa jiki da safe ko ba da safe ba ma, wani lokaci da rana, wani lokaci da yamma kafin kowane lokaci yayinda na kwanta. Wani lokacin ma ba sai na kwanta ba. Da shike wasu lokuta in ka yi aiki, in kana zauna kujera, ka yi aiki, za ka ji ka gaji sosai, ka ji bayanka ya gaji sosai. Sai ka miƙa yakan sa ka ɗan ji sauki. In ka yi mika yakan sa ka ɗan ji sauki. Sai ka ci gaba da abun da ka ke yi. Na kan yi mika da safe, na kan yi da rana, na kan yi da dare, na kan yi a gurin aiki, na kan yi ina bacci.

To matashi dai ina ganawa zai zamanto kaman kala uku ne na ke dashi. Akwai ɗan kararrami wanda bai da girma sosai. Shi yawanci in ka taje kanka ka kame sai ka ɗan ruka amfani da shi ka jajja. Sannan akwai babba, babban ma ya kashe kala biyu. Akwai wanda za ka same shi babba ne kawai ɗan daɗe. Akwai wanda asalin babba ne wanda bakin shi manya manya to yakan zaman to yawanci dai kala biyu uku ne yakan zaman to. Bisa amma akwai kala ɗaya wanda ina ga kusan kowane, kowane gida ko kuma kowa ye yakan yi amfani da shi.

A gaskiya bana cika cin abinci a waje. So gidan abinci in bay ya kama dole ba, ni kai ma bana iya son cin abinci a waje. Mafi lokacin in zanje gurin wanda zanje in buƙaci abinci ne, nakan iya dafa abincin tafi da shi. In ban samu na dafa na tafi da shi ba, naje inda nake, nakan siya ruwan lemu ne in sha kayana har sai na dawo gidan dafa abinci. Amma nayi shiga gidan abinci, inje wai in siya abinci in ci bana cika son haka din sabilida baya yakwanta mun a rai sosai sabilida abinci ne wanda kafin nan kace abu newanda zaka saka a cikinka yana buƙatan kula sosai, yana buƙatan tsabta sosai. To hakan yakan sa ni bana iya cin abinci a waje sai da abincin da ni na dafa ko kuma gidan en uwa na wanda na sani.

Eh ina fikicin tufafi saboda a lokacin da ka yi wanki ka shanya suka bushe dole ka zo ka naɗe suka kimsa su sabili da a lokacin da kake so ka saka ya zamanto da daɗi bai kamata a ga kayan mutum kullum a argize ko kuma a wase ko kuma yana yin su da bambaya kamata kullum a gan su a fikice kullum a gan su a nannaɗe kullum a gan su a sabtace duka shine abin da ya fi. Ni ina fikicin tufafi na gaske ina bashi kula sosai ina bashi hankali in ya zo ta gurin tufafi nakan bashi hankali inda ya kamata.

Eh ina iya hawan keke. Wani irin keke? Keke napep na zamani yanzu da ya fito mutane suke shiga ko kuma keke na gargajiya mai kafa biyu. In keke na gargajiya kafa biyu bana iya hawan shi, bana iya hawan shi bana iya tuƙa shi. Amma dai akwai masu hawa har yau har gobe ma akwai masu hawan keke. Amma dashi ke yanzu akwai wani keken da ya fito keke napep wanda shi ɗan yana yin ɗan ƙarami kamar ɗan mota haka. To in dai wancan ne ina shigan keken can. Amma hawa na hawa keke kafa biyu bana hawa.

Kasan gidanmu mai laushi ne amma gefen da suke da kasan baya yi da yawa sosai. Sauran gefen an suminte shi ya yi mulmul amma sauran gefen akwai kasa da shike akwai rijiya a gidan. To amma nan kasan gidanmu din mai laushi ne ba yashi bane asalin kasa ne mai laushi ba yashi ba.

Gaskiya canjin waya ni bana cika canja waya sosai. Sai na ga wayana yazo ya zama da matsala. Dashike ni waya bai wani dame ni sosai ko kuma dashike ko wanda su. Ko wane wayar zamani ya shigo za suyi amfani da shi. Ko wane zamanin waya ya shigo za a canja shi. Amma ni bana cika canza wayana. Sai in waya na ga kamar ya mutu sosai ko kuma memory kai ya zaman to kaɗan baya ɗaukan abun da nake so ya ɗauka to shine zan iya canja shi ko kuma in ya samu matsala zan iya canja shi. Amma wayana da lafiyan shi bana canzawa.

Bokatai da muke da su a gida suna da dama, saboda akwai bokatai da ake wanka da su na daban. Wasu suna gefen banɗaki ko kuma wanda zai yi wanki da su zai amfanar da shi. Sannan kuma akwai bokatai wanda na ɗebe ruwa ne, shi na fannin aikin kicin ne. Ana abubuwan kicin ko kuma wani sa ruwan sha ko nabo. Amma nan bokatai ba laifi suna da ɗan yawa. Za su kai irin shida ko bakwai haka. Na banɗaki daban, na inda ake sa ruwan abincin ci daban ko kuma na ɗebe ruwan aikin gida shi daban yake.

Ae nakan bada shawara a gurin aiki sabili da aiki guri ne wanda aƙwai mutane kala kala, mutane daban daban. Kowa yana da abin da yake yi amma nan aƙwai lokacin da zaka ga wani yana abin da bai da kyau ko kuma abin da bai dace ba ko kuma yana aikinshi yana sa wasa aikin shi ko baya ɗaukan aikin shi da muhimmanci. To, lokaci ne in ka zamanto mai hikima zaka san inda ka zaka kira mai shi, ka jawo hankalin shi, ka bashi shawara inda abin da zaisa hankali akan aikinshi. Ka bashi shawarar da zai kawo ci gaba ma rayuwar shi da kuma gurin aiki duka. To, akan ba da shawara ne da hikima. Aƙwai wani shawarar da inka bayar zai ɗauke shi kamar da kiyayya. Amma in ka zamanto mai hikima, kasan tabbacin abin da mutum yake yi, don baza kaje ka bada shawara a kan abin da mai shi ba yayi ba. In kasan tabbacin mutum yana abu kuma kasan cewa wancan abin da yake yi baida ƙyau, to kakan iya ka jawo hankalin shi cikin ƙauna da hikima ka bashi shawara.

Eh ina amfani da kunnen waya saboda lokacin za ka fita ba lallai sai ka rike wayanka a hannunka ba. Za ka iya ka jona kana tafiya kana aiki da shi. In ma abune kake ji a wayanka ko kuma abune kake kallo a wayanka ba lallai sai ka kai wayan kan kunnenka ba. Za ka yi amfani da kunnen waya. Shi ne wanda yake kawo sauki na amfani da waya. To a lokacin da kana son ka yi call ko kuma lokacin da kana aiki da kana iya kana aiki, in kuma kana gurin hayaniya, shi wannan kunnen waya yakan zaman so da amfani. Yana tace murya, yakan tace hayaniya a gefe yayin da kana aiki da shi saboda samu cimma burin abin da kake yi.

Eh nakan iya kunna wuta. Kunna wuta na lantarki ne, kunna wutan fitila ko kunna wuta kuma na risho ko kunna wuta na itace. Kowane irin kunna wuta dai yakamata wannan yak aikin mata ne wanda muna da sa muna da niyya cewan ko kuma an dauki wancan matakin da gargajiya cewan mace ne yakamata za ta yi aikin kicin ta yi aiki na su abubuwa haka to yakamata kowace mace ta iya kunna wuta. Ni na iya kunna wuta.

Gaskiya na fi son bus sabilida shi taxi yakan zo da shi ya zamo to na jama'a ne. Wasu lokuta maybe kana saurin ka shiga za ka ga ana yawan tsayawa wasu kuma in ka shiga za ka yi gurin akwai cun ko so. Amma inka ga ka bis ne za ka ji akwai sakewa kuma wasu sayawa sayawa din ba zai zamo to kaman na yan taxi din ba. So na fi son bas akan tasi.

To gaskiya ani, na fi son kayan ɗaki kaman su firiji, kaman su fanka, kaman su babban gado, kayan ɗaki da ko kamasu kayan kicin kaman su wani manya manyan abun zamani daddafa abinci, kuma kaman su manyan TV a ɗaki da su manyan kujeru abun zama. Sune kayan ɗakin da ni nafi son su, nakan ji daɗin aiki da su, nakan ji daɗin amfani da su.

Eh ina amfani da ajiya a ranar gizo saboda shi ma ya za abu ne na zamani da ya kawo kan shi wasu wani lokaci yana da kyau in kana son ka yi amfani da shi. Wani aka samo kana son shi ne da sauri-sauri to shi gaskiya indai a rana na gizo ne baya kan ɓata lokaci. Kawai yana son intanet mai kyau, yana son ka samu wayan ka na da caji, kana da intanet mai kyau za ka iya ka shiga ka ɗauki ajiyan ka ko kuma ka yi abin da kake son ka yi a gurin. So yana da sauki, yana da saukin sha'ani, yana da kuma saukin ɗaukowa.

To, inda ake shirya ayuka dai inda ayukan gida ne, daman in ka mutu ya tashi da safe. In kana da abubuwan da za ka yi kafin ka tafi aiki, ya kamata ka yi shi. Waɗanda kuma ba ka iya ka yi shi ba, za ka iya ka ajiye shi a lokacin da ka dawo daga gurin aiki, sai ka zo ka yi ka kammala su. Ko me abu ana yin shi ne cikin shiri da kuma, eh cikin shiri da kuma lissafi. Akwai abun da in ka shirya wani lokacin za ka shirya kana son ka yi, ba za ka samu ka yi shi a wancan lokacin ba. To in ba ka samu ka yi wancan lokacin ba, shine inda ake shirya ayuka.

Eh, a gaskiya ni bana waka a lokacin da nake wanka. Na fi iya waka in ina aikin gida ko ina shara ko ina wanke wanke ko ina wasu ayyuka na dai na gida, nakan yi waka sukan raira waka sosai. Amma a lokacin da ina wanka bana iya waka, ina yin shiru, ina wanka na cikin lafiya na in fito. Amma dai na fiya sanin mutane da yawa wanda sukan yi waka sukan raira waka in suna wanka. Amma ni gaskiya bana raira waka in ina wanka sai dai ina wasu ayyuka na gida nakan iya raira waka.

To irin miyan da nake fin so gaskiya ne, na fi son miyan ganye. Haka sama ka, har ka ɗamu miyan ganye ko mai gyada ko mara gyada mai kayan miya. Akwai miyan ganyen da akayi shi da kayan miya ne zalla da kayan ciki ko da nama. Akwai wani kuma na wani miyan gyada wanda akayi shi da shima da ganye. Nakan fi son miyan ganye, sai dai miyan ganye da egusi shine miyan da nakan fi so, yakan mun dadi sosai. Na san wasu sukan fi son yauki amma ni gaskiya ban cika son yauki sosai. In miya ya mun yauki sosai bana kan ji daɗin shi. Eh, na fi son miyan ganye, mai gyada da mara gyada duka suna mun dadi.

To lokacin da nafi iya zuwa kasuwa de yakan zo a ƙarshen mako ne. Wasu lokaci ranan sati, wasu lokaci kuma ranar Juma'a shine lokacin da nafi iya zuwa kasuwa. Kuma na fi son zuwa da safe saboda lokacin da ka bari da safe ko da yamma. Wasu lokacin in kaje kace za kaje kasuwa da rana, rana yakan yi zamanto da zafi. Abun da kake son kai za kaga kayi shine a gurguje. Amma in kaje da safe ko kuma kaje da yamma to kakan iya kayi cinikin ka, hankalin ka a kwance. To na fi son zuwa da safe ko da yamma kuma a ƙarshen mako, ranar Juma'a ko ranan Sati shine lokacin da na fi zuwa kasuwa.

Eh gaskiya wayana na cika yin ajiya sosai. Duk alokacin da na ce barin ajiye abu. So da dama ma in zan yi ajiya in abu ya zaman to na wayane ko app ko abu na ranar gizo, nakan yi ajiye shi a wayana kuma yakan mun ajiya sosai sai dai in ni da hannuna na cire. Amma kuma abubuwa da yawa nan suna nan a kan wayana kuma suna mun ajiya inda nake so. Inda na ajiye shi in ba dai wani ne ya je yacire ba to yana nan a gurin. So wayana yakan mun ajiya sosai kuma nakan ji daɗin hakan sosai.

Launi tawadan da nake fin so amfani da shi shine baƙi. Sabida a lokacin da ka yi amfani, lokacin da muna aiki da takarda, yawancin takardun da muka yanka yi aiki da su farare ne. So inkai amfani da launi baki yakan fitar da rubutu mai kyau yakan sa rubutu na fi jin daɗin aiki da launi baƙi. Saboda in kana da rubutun ka ya fito mai kyau, yakan sa shiga gaskiya yayi fita mai kyau. Shi ne launin da nake so.

Eh ina son yin tabarau sabili da shi yakan fitar da mutum ne, yakan sa mutum yayi kyau yayin da ka saka shi. Saboda haka ni ina son sa tabarau. Du da dai cewa a ko wanda ba sa so amanni, nakan so sawa.

Eh ina son zama kusa da taga, sabida guri ne da akwai iska. Duk lokacin da in ka ji kama su kana jin zafi kuma kana ɗaki kuma zafi ya dame ka, za ka iya ka zauna a kusa da taga sabida shi iska ya kar shigo ta gurin sosai ko taga ko ƙofa. Gurin da ka zauna iska zai shiga kuma za ka ji sauki a ranka. Ma fi lokacin ma ko ina ɗakin yayi zafi aka iya a buɗe taga ɗin saboda iska yana shiga sosai saboda ɗakin ma ya samu iska.